Kana rike lema lokacin ruwa? Kana rike lema lokacin ruwa? E, ina rike lema lokacin ruwa. Eh, ina rike lema lokacin ruwa. Nakan rike lema a lokacin ruwa domin kaɗa ruwa jiƙe ni. Nakan rike lema a lokacin ruwa kaɗa ruwan ya jiƙe ni. Nakan rike lema lokacin ruwa domin kaɗan ruwan ta jiƙe ni. E, ina rike lema lokacin ruwa. Eh, lema na da kyau. E, ina rike lema a lokacin ruwa domin kaɗa ruwan ta jiƙe ni, kuma ta lalace man da abu.

Kana son karanta littattafai? Kana so karanta littattafai? E, in kan so karanta littattafai. E, ni kan so karanta littattafai. E, ƙwarai da gaske ni kan karanta littattafai. Domin karantawa littattafai yakan sa mutum ya zama da hikima da kuma da sani. Domin karanta littattafai yakan sa mutum ya zama da hikima da kuma sani. E, ina kaunar karantawa littattafai. E, ina kaunar karantawa littattafai. Ni kan karanta littattafai domin in koya sababbin abubuwa. Ina karanta littattafai domin in samu ƙaruwa a wurin sani. Ina karantawa littattafai domin in samu ƙa-ƙaruwa a wurin sani. Karantawa littattafai na da muhimmanci, e ƙwarai da gaske.

Kana koyar wata yare? Kana koyon wata yare? Kana koyon wata yare? Eh ina koyon wata yare I, ina koyon wata yare. I, ina koyon wata yare. Yaren da ina koyo yare ne mai kyau ya kamata ace nasanta ina koyon Bayerabe, ina koyon Bayerabe. Ina koyon wato French. Kuma ina koyon wato yin maganar Nakurami, Uromawa kenan. Ina koyo wato maganan balarabe, ina koyo French da kuma ina koyo yin magana da ƙuru ma ƙura mai.

Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Ih, ina iya kunna wuta. Eh, ina iya kunna wuta. Eh, ina iya kunna wuta bisa ga wutan da ina amfani da shi. Bayida, wut- wuyan kashewa ko kuma kunnawa. Ina iya kunna wuta.

Ya ya sa hannu naku yake? Yaya sa hannu naku yake? Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu namun yake ba da daban ba da naku. Sa hannu namun yake ba da daban ba da naku. Bayi wuce da sauka, ba to abun rubutu a sama hannu da shi. Akan sama hannu da abun rubutu, a inda kake so a sama hannu. Sawa hannu ba da daban yake da naku.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Kana rera waƙa lokacin wanka? Kana rera waƙa lokacin wanka? I, ina rera waƙa a lokacin wanka. I, ina rera waƙa a lokacin wanka. Lokacin wanka, na kan rera waƙa a murya na, a buɗe da ƙarfin murya. Eh, lokacin wanka na, in kan rera waƙa da ƙarfin murya na. Eh, lokacin wanka, in kan buɗe murya na da ƙarfi, inyi waƙa, ina rera waƙa. Eh, ƙwarai da gaske ina rera waƙa a lokaci wanka.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yaya kake daidai-daidaita aiki da rayuwa? Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? A inda in kan iya daidaita aiki da rayuwa suna nan a haka. Inda in ka iya daidaita aiki da rayuwa suna nan a haka. In kan ba ma aiki lokacinsa, ba ma rayuwana kuma lokacinsa. Domin wata zubi aikina ta riga ta zama kamar wani irin rayuwana ne kuma. Amma ina da irin yanayi da in kan daidaita aikina da kuma rayuwa. Ni kan ba ma ko wane, ko wane daga, daga su ɗin lokacinsa. Aiki ba ta lokacinsa, rayuwana kuma abin da zan yi ma na takaina ba ta lokacinta.

Kana kaunan Sauron Baturi? Kana kaunan Saron Bature? Kana kaunan Saron ture? E ina kaunan Sauron Bature. E ina kauna Saron Bature. E ina kaunan Saro Bature.

Mene ne abin sha da kuke fi so? Mene ne abin sha da kake fi so? Mene ne abin sha da kake fi so? Ina fi so abin sha wanda baya da abin da zai sani jiri. Ina fi so abin sha wanda baya da abin da zai sani jiri, irin na non alcoholic, wato abin da bayi da giya a ciki. Ina fi so abin sha wanda bayi da giya a ciki. Bana son shan giya domin giya na zalace min ciki. Ina fi son shan abin da an samu ta daga yayen kwayan itatuwa, wadannan yafi amfani a jiki.

Kana fi son zama son zama a kujera ko tabarma? Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Ina fi son zama a kujera domin zama a tabarma yakan sa ni gajiya da sauri ko kuma tun ma tabarma ya sa ni in bacci da sauri. Amma idan na sanya aiki in kan so in yi zama a kujera domin kada in yi bacci ko kuma gajiya da sauri. Zama a kujera ya fi mun.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Wane yanayin ɗaki kake fi so? Wane yanayin ɗaki kake fi so? Na fi so yanayin ɗaki wanda akwai isasshen sanyi a ƙasa. To isasshen sanyi da ba zai sa ni zufa ba kuma ba zai sa ni girgizan sanyi ba. Ina son yanayin ɗaki wanda sanyin ya dadaita. Ina son yanayin ɗaki wanda sanyin ta dadaita da kuma zafin kuma babu. Ɗakin kuma a kulle kullum wanda idan akwai yanayi, yana, yanayi a waje ba zan ji ba. Inda akwai hananiya a waje ba zan ji ba. Ina so ɗakin wanda kuma akwai hanayi, hananiya a waje ba zan ji ba.

Kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyawa? Eh, a wajen gidana ina fatan samun ciyawa. Eh, a wajen gidana ina fata samun cinyawa. Ciyawa a wajen gida ya kan sa gida ta yi sanyi, yanayinta ta yi sanyi. Ciyawa a wajen gida ta kan sa yanayin gida ta yi sanyi. Wannan kuma ya sa ni, eh, ina fata in samu cinyawa a wajen gidana.

Kana fi son fensir ko alkalami? Kana fi son fensir ko alkalami? Kana fi so fensir ko alkalami? Na fi son alkalami a yanayin da idan ina so in yi rubutu. Na fi so alkalami idan ina so in yi rubutu. Amma idan ina so in yi zane-zane, na fi son fensir. Amma na fi son alkalami idan ina so in yi rubutu ko na aikin ofishi. Na fi son alkalami.

Sau nawa kake yanka farce? Sau nawa kake yanka farce? Sau nawa kake yanka fashi? Sau nawa kake yanka fushi? Ina yanka fushi sam, sam yawa. In kan yanka fushi sam yawa domin ina son da cewa fushi ba abu mai kyau bane da zan riƙe dadde da ni ba. In kan yanka fushi sam yawa domin na san fushi ba abun da kinan zan rike da ni yai yawa ba. In kan rike, in kan yanka fashi da yawa domin ina sani ba abun da zan barshi ya dade da ni ba.

Yaya kake jira alayi? Yaya kake jira alhaki? Yaya kake jira alayi? Ina jira alayi a hakuri. In ka hakura, injira alayi ta kai lokaci na. Ina hakura injira alayi a kai lokaci na. Ina hakura injira alhaki a kai lokaci na. Yaya nake jira alayi? Ina jira alayi a hakuri a kai lokaci na ban da ƙananuwa.

Kana sanya tunatarwa don ayuka? Kana sanya tunatarwa don ayuka? Kana sanya tunatarwa don ayuka? Eh, ina sanya tunatarwa in ayuka. Ayuka sukan yawa, wannan yakan sa ni in sanya tunatarwa domin in iya tunawa ababai da ina so in yi a ranan. Eh, in kan sanya tunatarwa domin in iya tuna ababen da ina so in yi a ranan. Eh, ƙwarai da gaske ina sanya tunatarwa.

Yaya kake taimakama mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane a hanyoyi daban daban. Ina taimakawa mutane a hanyoyi da yawa. Wannan ina taimakawa mutane a hanyoyi da yawa. Dalilin haka in kan so in nima abin yi ba ma wani, da mishi ma ya samu abin yi. Su lili ta taimakawa mutane. In kan so in gan mutane wato matasa su ma suna aiki. So yin haka ya kan faranta min rai. Yin haka ya kan ji, ya kan ba ni dadi. I ƙwarai da gaskiya ina taimakawa mutane kuma a hanyoyi daban. A hanyar bada kuɗi, a hanyar bada sutura, a hanya bada abinci, a hanyar kuwa bada aiki. In kan taimakawa mutane a hanyoyi daban wanda, eh ƙarfi na ta kai.

Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallo madubi? Sau nawa kake kallo madubi? A rana in kan kallo madubi kafin in fita zuwa aiki. Ko wanda rana, ina kallon madubi kafin in fita zuwa aiki. Ko wanda rana ina kallon madubi kafin in fita zuwa wurin aiki. Domin ina so fitawa na, bata sanyawa riguna na jiki sun sauna man da kyau. Shi yin haka, in kan so in kallo madubi domin in san irin kallo wanda mutane sun kalle ni. In kan sanya riguna, in kallo madubi domin in san yanda nake kuma irin kallo da mutane sun iya su kalle ni a rana. Ina kallon madubi a kowanda rana.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nawa nisa ka na kake iya tafiya da ƙafa? Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya tafiya da ƙafa, inje da nisa. Ina iya tafiya da ƙafa inje da nisa. Idan ba, ba na so in yi amfani da irin motoci ko babur. In ka yi amfani da ƙafa na iya tafiya inje da nisa. Irin nisan da nakan iya tafi in wuce, in kan iya tafi fiye da kilomita. In kan je da nisa, a yin tafiya na da ƙafafuwa na.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a ranar da ya kamata. Ina zuwa kasuwa a ranar da ya kamata ace na je. Domin ina da ranaku wanda bai kamata ama ce na shiga kasuwa ba, amma ina shiga kasuwa a ranar da ya kamata na je. Ababai da kan sa ni in shiga kasuwa sune: lokacin da inaso in siya abinci, ina son in siya tufafi, ina son in siya kayayyaki, sutura ana a gida. Suɗin su kan sa ni in shiga kasuwa inje in siya kayaki nan.

Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Ina iya neman izinin hutu a yanayi daban daban. Inda ina daga jiya a jiki sosai kuma na samu irin abu da zai sa ni in yi ma, ba to hutu. Shiɗin ne yakan sa ni in yi ne ma hutu. Don wannan abu ne ta tasowon gaggawa ko ana son ha wani wuri a gaggawa. Shiɗin ne yakan sa ni in yi ma hutu. Amma hutun bana karya da cewa ina son hutun dole. Hutuna akwai dalili.

Wane lokaci kake wanke kayanki? Wane lokaci kake wanke kayaki? Wane lokaci kake wanke kayaki? Ina wanke kayan aki idan ina gida, ko kuma ina wanke kayan aiki idan na samu hutu daga wurin aiki ko kuma bayan makon aiki in kan wanke kayan aiki. Ina wanke kayan aiki bayan na samu hutu daga wurin aiki ko kuma naɗin samu tashiwa daga wurin aiki da yamma ko kuma idan budurwa na ta zo gida, takan taimake ni wanke kaya aiki. Mafi yawan lokaci ita ta ka wanke mun kayan aiki.

Wani irin mai kake amfani da shi? Wani irin mai kake amfani da shi? To tambayan ka wani irin mai nake amfani da shi? Wannnan wasu ne man shafawa ne ko man ci ko mai na motoci. In man shafawa ne ina amfani da VC da Sar, ba to VC shiɗin ne ina amfani ina shafa. Da main ci ne ina amfani da manja, ina amfani da kuma man gida. In man mota ne ina amfani da EZ ko kuma Amasco ko Total. To ka gan waɗannan man nan su ɗinne in ke amfani da su.

Wane ne abinci da ka ke fi so? Wane ne abinci da ka ke fi so? Wane ne abinci da ka ke fi so? Na fi so abinci, waton shinkafa. Na fi so abinci, waton shinkafa ko kuma saƙura. Abinci mai donko wanda ta rike min ciki. Kuma na fi so ci naman kaza ko kuma pepisu. Na fi so kifi ko kuma kwai ko kuma, eh, waton su kabeji. Abinci kenan da na fi so.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? E, in kan ƙidaya kayayyaki lokacin da na ji na siya kayayyaki da yawa, in kan ƙidaya kayayyaki. E in kan ƙidaya kayayyaki lokacin da na sida, na sin, sintako, na siyo kayayyaki. Amma bana kiyaya kayayyaki a kullum. Domin yanayin aikina bata ba ni zarafi samun lokacin kiyaya ba. Bana irin iya ƙidaya kayayyaki domin aiki na bata bani zarfi in samu in yi ƙidaya ba.

Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? I, ina tafiya da sauri. I, ina tafiya da sauri. Ina tafiya da sauri, da sauri bisa ga inda zani. Na kan tafiya da sauri in kai da sauri bisa ga inda zani. Ina tafiya da sauri bisa ga inda zani. Indai ya buƙace ni in yi tafiya da sauri, na kan yi tafiya da sauri. In kai inda za ni, in kai da sauri. I, ƙwarai da gaske ina tafiya da sauri. Wannan ya kamata in yi tafiya da sauri idan wurin da za ni da akwai nisa kuma lokacina ta gaza, ina tafiya da sauri.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Eh gaskiya ina fi don tufafen auduga fiye da siliki. Ina fi son tufafin auduga fiye da siliki. Siliki takan daukan zafi da sauri da rike zafi kuma nakan ji abin na kone ma jiki. Siliki takan rike ma zafi sosai sai ka ji abin nakone ma jiki. Kuma ba ka iya gogga siliki, ka iya yin gugga kuma wato auduga ita tafi daurewa kuma bata rike zafi kamar siliki. Auduga tana da karfi, bata iya konewa da sauri kuma bata riƙe zafi kaman siliki.

Sau nawa kake share gida? Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau barkatai. Ina share gida sau da yawa. Wannan ba ta ƙunshi in ce sau ɗaya ko sau biyu ba. Da zalla na kalli lokaci, eh, wato gida na ko wurin zama da gida na ta ɗauki da datti in kan ɗauka shara, abin shara da kuma in yi shara. Da zuma, da zalla na gani wurin da in ina zama ko wurin kwanciya na ko ɗakin kwanciya na ta ɗauki datti in kan ɗauki abin shara, in yi shara.

Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? I, nka, nka, ina iya rera waka. I, ina iya rera waƙa. I, ina iya rera waƙa. Ina rera waka a lokacin da ina bato. Jin dadi ina rera waka idan ina shiga wurin wanka. Ina rera waka idan nayi ma Allah godiya. I, ina iya rera waƙa.

Yaya kake tsaran ayyukan da suka fi muhimmanci? Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci domin in san wanne zan iya in yi kafin wanne. Ina tsara ayyuka waɗanda sun fi muhimmanci domin in san wanne zan yi kafin wanne. Yin haka yakan sa mutum wa to ya zama da irin tunani a kwance da kuma sanin abin da ka yi bayan abu daya. Wannan yin haka yakan sa tunanin mutum ya tsaya dadab da kuma ya kasance inda abin da ka yi bayan abu daya.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Kana fi son kayan zaki ko gishiri? E, inkan so kayan zaki kuma nakan so kayan gishiri, dukkansu su yi daidai, su daidaita. Nakan so kayan zaki, nakan so kayan gishiri su daidaita. Nakan so kayan zaki, nakan so kayan gishiri su daidaita. Indan ina bukaci kayan zaki, nakan so ta daidaita. Indan kuma ina bukaci kayan gishiri, dukkansu su daidaita domin suna da illa dukkansu a jiki. Su, nakan so kayan zaki ko kayan gishiri ta daidaita min a abinci da mun iya samun ci kuma kada ta zama min da illa a cikin jikina.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Kana yin waƙa cikin zuciya? I, ina waƙa cikin zuciya. Ɓarai da gaske eh ina waƙa cikin zuciya. Idan ina aiki kuma bazan iya sanya wato abin kunne, maganan kunne ba, wato sifikan kunne ba. Bazan iya sanya matamakin abin kunne ba. Kagan wannan ya kamata mu yi waƙan cikin zuciya nan. Domin ƙaran damu, in da mu mamma sun yi aiki. Wannan kan sa ni in yi waƙa cikin zuciya. Warin nan ba ni ba nake kadai ba. Bai kamata ace na buɗe baƙi ina waƙa waran ba. Masamman warin aiki ne. So ina yin waƙa a cikin zuciya.

Wane lokaci na rana kake fi so? Wane lokaci na rana kake fisso? Wane lokaci na rana kake fisso? Ina fi so lokaci na rana irin daidai lokaci da ina farkawa daga barci. Ina fi son lokaci na rana dai dai lokacin da ina farkawa daga baci. Ina fi son lokaci na rana daidai lokacin da ina farkawa daga baci. Daidai lokacin nan a rana yakan zama da sanyi, daidai lokacin nan a rana yakan zama da sanyi da kuma babu surutu. Ina jin dadi lokacin nan a rana.

Kana buga rubutu da sauri? Kana buga rubutu da sauri? Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri. Eh, ina buga rubutu da sauri. Yin sauri bugan rubutu ya zama wani dole domin ya kamata ace irin aikin da ina yi bana ɓata lokaci a wurin buga rubutu da sauri. Eh, ina buga rubutu da sauri. Yanayin aikina ta ƙunshi ni in buga rubutu da sauri domin kada in zo kuma ina tambaya mai aka ce, mai aka ce. To, eh wannan kuma ya sa ni ina buga rubutu da sauri.

Kana kunna sanarwan apps? Kina kunna sanarwan apps? Eh, ina kunna sanarwan apps. Eh, ina kunna sanarwan apps da dalili. Ɗaya, idan app nan ya ƙunshi ni in samu sanarwa daga wurin shi da mun iya cika buri nakan kunna sanarwan apps. Da sanarwar app nan ya ƙunshe ni in samu sanarwa daga wurin shi domin in iya cika burina, nakan kunna sanarwan apps. Wanda kuma bai ƙonshi ni ba ko kuma bai ma kare ni a wani wuri ba, na kan bar shi. Bana kunna sanarwan ta. Ni kan bar shi domin kada ta dame ni ko ta ɗauke mun hankali idan ina wani abu mai muhimmanci.

Kana taunawa goro? Kana taunawa goro? E, nakan tauna goro amma ni bana iya ba mai cin goro sosai ba. Amma a wani zubi nakan tauna goro. E, ina tauna goro amma ba mai cin goro sosai ba. Amma ina tauna goro. Nakan tauna goro idan ya zama min kamar wannan, e, ya zama min wajib. Nakan tauna goro. Nakan tauna goro a yanayin da ƙila ina jin wani irin jiki, ya mun wani irin tsami ko ina jin barci, nakan tauna goro.